Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Ko ba abun da kake yi ne lokacin da ka kamu da mura?

Kana son wurare masun hananiya? Kana son wurare masun hayaniya?

Kana yin barci da rana? Hm, bana barci da rana. To, me kake yi da rana? Kana aiki da rana ko kana bacci da rana ko kana aiki da rana? Bana bacci sai dai ko daddare.

Kana iya busa tsaki? Kana iya busa saki? Ina iya busa saki. Ina iya busa tsaki. Ina busa tsaki ko dutse ɗaya ba za ka gani a ciki ba. Ina busa saki sosai. Ina busa saki. Kina busa saki? Kana busa saki? Ina busa tsaki.

Wane irin wasa kake yi a waje? Wane irin wasa kake yi a waje? Me yasa kana irin wasan nan a waje? Ko kai baka son ka zauna a wuri ɗaya sai bai ka ta wasa. Me yasa kana son wasa? Ka daina wasa. Ka daina fita waje kana wasa. Me yasa kana wasa a waje? Wane irin wasa kake yi a waje? Ba'a wasan banza, ka daina wasan banza.

Kujerunka, kujerunka suna da daɗi. Kujerunka suna da daɗi. Ai kujeruna suna da daɗi. Kujeruna da daɗi sosai suke. In ka zauna akan kujerana ba ƙaramin daɗi za ka ji ba. Kujerunka suna da daɗi, kujeruna suna da daɗi. Kujeru a gaba ki ɗaya suna da daɗi. Kujerunka da laushi da daɗi duk suke da shi. Duk abun da raka faɗa akan kujerunka ni na yarda da kai. In ka ce suna da daɗi na yarda da kai, in ka ce basu da daɗi na yarda da kai. Amma kujerunka suna da daɗi ni na faɗa don ni na zauna.

Kana cin tafarnuwa? Kana cin tafarnuwa? Ae ina cin tafarnuwa amma baran yadda abokanaye na suci tafarnuwa ba ko kaɗan.

Wacce biki kake fi so? Wallahi na fi son buki dabam dabam iri iri. Wacce biki ka-kake fi so? Wacce buki kake fi so? Ina son bukin aure, ina son bukin sa suna, ina son buki kala kala iri iri. In dai buki ne akwai abinci, akwai ruwa ni ina son wannan irin wannan bukin. In ka tambaye ni wacce biki na fi so ban san wanda rangayama ba, ban san abun da rangayama ba.

Kuna sa uniform a wurin aiki? Kuna sa uniform a wurin aiki? Kuna sa uniform a wurin aiki? Ai mu na sa uniform a wurin aiki kullum. Rana dabam dabam da na ta uniform na sa. In mun sa uniform ba mu cirewa kuma dole mu sa uniform. In ba mu sa uniform ba ai akwai damuwa za a kore mu a wurin aiki. Gaskiya mu na sa uniform a wurin aiki kullum.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Kana kuka lokacin yanka albasa? Ai ina kuka lokacin yanka albasa ba su ba karemi ba. Ina kuka lokacin yanka albasa sosai. Ai idan ruwan albasan nan ya shiga mun ido, yana shiga mun kwayan idanuna sai kuka kawai. Bana iya, bana iya rike kukan nan. Idan na yanka albasa ba karemin kuka nake yi ba. Ina yanka albasa ina kuka, ina yanka albasa ina kuka. Ga gaske ina yanka albasa lokacin kuka. Ba nan ba karya a cikin wannan maganan. Ina yanka albasa ina kuka sosai. Aboki na man in yana yanka albasa yana kuka. Abokaina suna yanka albasa suna kuka. Mama na man in tana yanka albasa tana kuka. 'Yan uwa ne na ƙab suna yanka albasa suna kuka. Ba wanda yake yanka albasa bai kuka.